Sau nawa kake wanke tufafi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san kiman lokaci ko kuma ko sau nawa mutum yake yin wankin kayan sawansa a sati, a mako ko kuma a rana. To in aka tambaye ni, ina iya cewa bana wanke tufafi kullum amma a mako ina wanke tufafi sau ɗaya, wato ranar Asabar. To nikan bari sai ranar Asabar din ne domin kaya na su ɗan taru da ɗan yawa. Sannan kuma domin in samu in wanke su a cikin natsuwa bayan da na wanke su da rana, da safe. Da rana ina iya yin gugan su sannan in adana su domin amfani da su nan gaba.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene ya fi amfani ko menene mafi muhimmanci kamar yadda aka sa shi a cikin abokantaka. To in aka tambaye ni, ina yi cewa abu na farko mafi muhimmanci a abokantaka shine in abokin mutum yana da gaskiya. In kana da gaskiya kuma kana da bin tsari, to wannan yana ƙara dankon abokantaka sosai kuma yana sa mutane su yadda da kai kuma yana sa mutane su kusance ka sosai kuma su ba ka muhimmanci a tafiyarsu. To abu na biyu kuma mafi muhimmanci a abokantaka shine in akwai yadda da juna kuma akwai zaman salama cikin natsuwa. In dai mutum bai da ba ɗan rikici ba, mutum ba ɗan faɗa ba, mutum ba ɗan tar da na zaune tsaye ba, to za ka ga abokantakan nan ya yi nesa sosai kuma mutane za su yi kishinta su kuma so su ɗinga kusa da mutum. To shi ya sa na ce abu na biyu shine natsuwa da kuma, da kuma bin tsari a rayuwa. Idan mutum ya zama mai natsuwa ne ba mai rikici ba, ba zai kore mutane kusa da shi ba. Mutane za su ɗinga zuwa kusa da shi. In kuma mutum mai, mai, mai rikici ne, mai son hayaniya, to wannan zai kori mutane kusa da shi. To abubuwa biyu masu wayanda su ne mafi muhimmanci a abokantaka su ne kamar yadda na yi bayani na farko. Shi ne mutum mai faɗin gaskiya. Sannan na biyu kuma mai natsuwa da bin tsari.

Kana amfani da matashin wuya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yakan yi amfani da matashi domin ya taimakawa wuyarsa a lokacin barci ko kuma lokacin da mutum ke kwanciya. To in aka tambaye ni, ina yi cewa, eh nakan yi amfani da matashin wuya wani zibi amma ba kowane lokaci ba. Kaman in na yi aiki sosai na gaji, nakan yi amfani da matashin wuya saboda wuyana ya samu ya kwanta ya miƙe da kyau sannan in samu in huta sosai. In kuma ban yi aiki ba, bana amfani da matashin wuya sai dai in yi amfani da matashin kai kawai.

Kana karanta jarida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum mai karanta jarida kullum ne ko mutum baya karanta jarida. Wato jarida wata takarda ce da ke dauke da labarai da kuma abubuwa masu tasowa na yau da kullum a kasa. To kaman a yanayi na zan iya ce a Najeriya. To in aka tambaye ni, ina yi ce wa, eh ina mai karanta jarida domin ina son labarai kuma nakan so in san mene ne ke kai da kawowa a kasa na. Sannan banda wannan kuma akwai inda ake tallan wasu ayyuka wayanda za su taimaka ma mutum ya samu wani aiki a gurin aikinsa ko aikin da gwamnati suke bayar ko kuma aikin da wasu suke tella a jaridan. To ina karanta jarida saboda wa'ennan abubuwan da na lissafta. Wato na farko domin samun labarai, abin da ke da kawowa kasa na. Na biyu kuma domin samun hanya, wata hanya ce na samun aiki da kuma samun ladan da ke biyar da aikin wato kuɗi.

Kana kallon inuwar ka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yakan kalla inuwarsa ko bai kallo. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh, wani zubi ina kallon inuwana, wani zubi kuma idan ina sauri bana samun lokaci domin na kalli inuwana, ko kuma indai rana bai da haske sosai, to bana ganin inuwana.

Menene abin sha da kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene abin sha da mutum ya fi son sha domin yaji daɗi da kuma kwanciyar hankali. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa abin da nafi abin sha da nafi son sha ko kuma abin sha da nake fi so shine wato 'ya'yan ruwan 'ya'yan itace wanda mutum yake murɗawa da kanshi domin ya haɗa su a gida da kansa ba, ba wanda ake sayar da shi a kasuwa ba. A'a bana son shan lemu na zamani na kwalba bana son shan shi domin bai da lafiya sosai. Ina kiyaye lafiyar jikina shiya sa nafi so ni na matse 'ya'yan itacen a gida in wanke su da kyau cikin tsafta sannan in masa su wani zubi in niƙa su sannan in sha in sa su a wurin sanyi su yi sanyi in sha. To in na sha haka ina tabbatar da cewa yana cikin tsafta yana kuma kwantan mun da hankali sannan kuma yana taimaka mun na kiyaye lafiyar jikina sosai.

Sau nawa kake share gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa a rana mutum yake tsaftace gidansa ta hanyar shara. To in aka tambaye ni, ni ina iya cewa in na tashi da safe, ina share gida na kafin na je aiki. Sannan in na dawo da yamma, ina share gida na kuma kafin in ci gaba da ayyukana na ranan. To, a in zan kimanta, zan ce ina share gida na kamar sau biyu zuwa sau uku a rana, amma na fi share gida na sau biyu ne a rana.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin sabulu mutum yake amfani da shi ko ta wurin wanka ko kuma ta wurin wanki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ta wurin wanka, na fi son amfani da sabulu mai kyau, mai kumfa da kuma mai ƙanshi, mai daɗi a jiki, mai sa jiki ya ji sanyi ya kuma ji ƙarfi da kuma tsabta. To na fi son amfani da sabulun Solo wani zubi, wato sabulu na gargajiya. To wani zubi kuma na fi son amfani da sabulun zamani mai suna Dettol, domin shi in kayi wanka da shi, za ka ji jikinka nanan cikin lafiya, garau da kuma cikin tsabta. Sannan kuma yana da wani ƙanshi mai daɗi da ke sa jikin mutum ya ji daɗi har cikin cikin ransa. To a gefen wanki kuma na fi amfani da sabulu mai gari na zamani wanda ake wanki da shi, to shi nake amfani da shi a wurin wanki.

Kana son ɗakin ka yayi haske? To wannan tambaya ce da akeyi domin a san ko mutum yafi son ɗakin sa da haske ko kuma yafi son ɗakin sa da duhu ko kuma ba da haske sosai ba. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta da lokacin a rana. To in da safe ne ko kuma da rana, nafi son ɗakina yayi haske. Ina tabbatar da cewa na buɗe tagan ɗakina in kuma daga labule sama saboda iska da kuma haske ya samu shiga cikin ɗakina. Amma in dare yayi ina kulle taga in kuma saukar da labule saboda in rufe tagan ɗakina in kuma rufe haske daga shiga ɗakina, sai dai in kunna wutan cikin ɗakina. In kuma lokacin bacci ya kai, bana son haske a ɗakina ko kaɗan. Ina kashe wutan ɗakina in kuma kulle tagogin ɗakina, in kulle ƙofa in saukar da labule wuri yayi duhu. To hakan yakan sa ni inji hankalina a kwance da kuma ya taimaka min kuma in yi bacci cikin natsuwa da kuma cikin, da kuma cikin alkhairi.

Wane irin burodi kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin burodi ne mutum ya fi son ci ko kuma ya fi son shan shayi da ita. To in aka tambaye ni, ina iya cewa to tun da akwai burodi iri-iri, to ni na fi son cin burodi wanda aka yi ta da kwakwa kuma wanda take da laushi sosai kuma wanda aka yi ta rana-ranan. Na ma fi son shima da ɗumi, yana min daɗin ci kuma in na ci, yana kwantar mun da hankali sosai kuma yana sa ni in ji ƙoshiya sosai.

Wani irin jaka kake kai? To wannan tambaya dai tana nufine ko wani irin jaka, wato wata dabba ce da take taimakawa wajen tafiya ko kuma wajen ɗaukan kaya ko kuma wajen tafiya da kaya daga wani-- a ɗauke ta daga wani wuri zuwa wani wuri. To in aka tambaye ni wani irin jaka nake kai, to ana nufine wani irin dabba ne na hau ko kuma nake sama. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni bana hawan jaka, bani da jaka kuma yanzu haka ban, bani nan a kan wata jaka.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To in aka wannan tambayan dar ana nufi ne ko sau nawa ake yin mutane suke haduwa domin su yi wasu taune-taune ko kuma su tattauna wasu abubuwa a mako. To in aka tambayi ni ina iya ce wa a wurin aiki muna taro sau ɗaya a mako, sannan a gida muna taro sau ɗaya ma shi ma a mako. To a wurin aiki dai wani lokaci muna iya yin wani taro mai ɗan gaggawa in dai abu ya taso, in dai akwai, in dai akwai niyya ko kuma akwai, akwai dalilin da ya kamata a mu yi wannan taron. To ana iya sa wata taro mai gaggawa domin a hadu a tattauna wata matsala da ta tashi da gaggawa. To a taikace a gurin aiki muna taro sau ɗaya zuwa sau biyu da a, a makon. Amma a gida muna taro ne kowane Asabar domin mu tattauna yanayin zamanmu a iyalinmu da kuma mu tattauna addininmu da kuma yanda za mu ci gaba da bin Yesu a cikin gaskiya.

Kana kunna Bluetooth kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana kunna Bluetooth kullum a wayarsa domin amfani da ita. To ni dai ba na kunna Bluetooth kullum, domin ba kullum ba ne nake son amfani da ita. Nake-- nakan kunna ta ne idan akwai, idan akwai wani mataki ko kuma akwai wata matsala da nake so in maganta ta wurin tura abu daga wani wuri zuwa wayana ko kuma zan tura daga wayana zuwa wani wuri. To amma in ba haka ba, ba na cika kulla Bluetooth, kunna Bluetooth na wayana kullum.

Me kake yi don ƙara aiki? To wannan tambaya tana nufine ko wane matakai ne mutum yake ɗaukawa ko kuma menene mutum yake yi domin ya gane cewa ya ƙara aikinsa ko kuma ya samu, da hanyoyin mutum yake yi domin ya samu aiki da yawa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni dai mataki na farko da nake yi ko kuma abu na farko da nake yi don ƙara aiki shine bincike. Ina bincike in san abubuwan da ya kamata in yi domin ya ƙara ma aikina muhimmanci. Kuma ina buka, ina bincike domin in san menene bukatan mutane ake waye da ni game da aikina, menene suke bukata daga wurina domin su samu ƙaruwa, domin su samu zuwa wurina, domin samu aiki. Kuma ina ƙara bincike kuma in san ko menene su mutane suke bukata na yau da kullum domin in kara shi a gurin aikina. To yin haka yana taimakawa mutane su kawo mun aiki tunda abun da suke bukata shi nake yi. To sai ya ƙara musu ƙwarin gwiwa su kawo mun aiki sosai. To abu na biyu da nake yi kuma shine ina yin aiki cikin gaskiya. Yayinda aka kawo mun aiki, mutum ya kawo mun aiki, ina yin shi cikin natsuwa da gaskiya, in kuma tabbatar na sa kuzari, nayi shi da kyau kuma nayi shi a kan lokaci. To yayinda na gudanar da wannan aikin, to zaka ga mu-mutane sai su dinga kawo mun aiki, su gaya ma abokansu su ma su kawo mun aiki, su gaya ma danginsu duk su kawo mun aiki domin sun san aikin da nayi musu na da kyau, yana da kyau kuma yana kan tsari. To wani abu kuma da nake yi da yana ƙara mun aiki shine ina aiki da kuzari kamar yadda na faɗa. Ina yin aiki da kuzari sosai kuma ina yin aiki a kan lokaci. In nace ma mutum ya dawo misalin ƙarfe kaza zai zo ya samu aikinsa nanan ashirye, to in ya dawo wannan lokacin zai zo ya samu aikinsa. Na kare shi kafin ma wannan lokacin. To wannan abun yana sa mutane suji ɗaɗi sosai, su sake dawowa da wasu aiki har ma su gaya ma abokai ma su kawo mun aiki. Sannan akwai bayan wayannan akwai abubuwa da yawa da nake yi domin ƙaran aiki.

Kuna rufe baki lokacin hamma? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ko kuma mutane kewaye da shi, mutanen da ke kewaye da shi suna rufe baƙinsu a lokacin da suke hamma. To, eh muna rufe baki lokacin hamma domin wannan yana taimakawa kiyaye mu daga cututtuka. Domin yayin da bakin mutum yana buɗe, yana iya jawo cuta daga waje ya haɗiye ta ya sa a cikin jikinsa ko kuma wata cuta da ke jikinsa yana iya fitar da shi domin ya rabar ma da mutanen da suke kewaye da shi ko kuma kusa da shi. To abin da dalilin da yasa kenan muna rufe baki domin mu tsare wayanda suke kusa da mu, mu kuma tsare kanmu daga wata cuta da ke, za ta iya ta shiga cikin jikinmu ta wurin hamma.

Wane irin ice cream kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin ice cream ne mutum ya fi son latsa wa. To in aka tambaye ni, ina iyi cewa na fi son latsa ice cream mai ƙanshi da kuma daɗin abarba. Domin wannan ya fi mun daɗi yana kuma sa hankalina a kwance. Yana da ƙanshi mai daɗi sosai. Idan ina latsa ta da ɗanɗanɗanon madara-madaran nan da aka hada ta da abarba, to yana kwantar mun da hankali sosai ya kuma sa ni inji daɗi.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? To in wannan tambaya ana nufi ko mutum yana amfani da ajiya da yake yi a yanar gizo ko kuma yana amfani da han-- yanar gizo ta gefen ajiya. To in aka tambaye ni ne ina yi cewa eh ina amfani da yanar gizo a ina ajiya a gurin. Ina ajiya abubuwan da nake so in tuna su nan gaba domin in same su, ina iya same su a kowane lokaci. Kuma akwai wata hoto, wata hoto danayi da abokai ko kuma da dangi ina ajiye ta, ina ajiyan ta a gurin domin nasan ina iya samun ta a kowane lokaci. Sannan in akwai wata namba ce ko kuma wa-- ko kuma wata bidiyo duka ina ajiyan su a gurin domin na san da cewa duk lokacin da nake nema sai dai kawai na shiga na zame su ko kuma na kalle su in ƙara tunawa da waɗannan abubuwan da nake so in tuna da su.

Kana zama kan gwiwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana zama akan gwiwansa ko kuma baya zama akan gwiwa. To in aka tambaye ni, ina yi ce wa gaskiya bana zama kan gwiwa. Dalili shine duk lokacin da na zauna kan gwiwa, gwiwana yana min zafi. Sosai ƙafafuna suna min zafi. In na tashi bana iya mikewa inyi tafiya da kyau. Amma in na zauna kan duwawu, to ina jin daɗi. Duk lokacin da na tashi ina iya tafiya da kyau a cikin natsuwa da kuma cikin bin tsari.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana ɗaga ƙafansa ya sa ɗaya bisa ɗaya a lokacin da yake zama. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina ƙetare ƙafafu lokacin zama domin, yana taimaka mun da in zauna cikin natsuwa in kuma huta da kyau. Ina jin daɗi a lokacin da na sa ƙafana ɗaya bisa ɗaya. Ina jin daɗi in kuma natsu in huta da kyau in kuma yi duk wani abun da nake son yi. Amma sai dai ba kowane lokaci nake zama haka ba. In na zauna tare da wayanda suke gaba da ni kamar yayyuna, bana zauna in ƙetare ƙafafu domin wannan yana nufin rashin bangirma ne a gefen mu anan.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana ajiye kwafin bayanan su domin iya ɗaukar ta lokacin da ake bukata ko mutum baya ajiye. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh ina ajiye domin in dai ainihin bayanin mu kwafin bayanin mu ɗin ya ɓata ko kuma aka nema shi ba a gan shi ba ko kuma ya kawo wani hayaniya, ina iya zuwa in fitar da wannan kwafin da na ajiye a inda na ajiye shi. Wani lokaci ina ajiye shi a yanar gizo, wani lokaci kuma takadda ne nakan mayar da shi sani ajiye shi a cikin ofis.

Yaya kake neman izinin hutu? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hanya ne mutum yake neman izinin hutu in dai yana bukatan hutu a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa to ni yanda nake neman izinin hutu na nan daban-daban. Wani lokaci nakan sa shine a rubuce, in rubuta shi in kai ma shugaban aikina. Sannan a cikin rubutun zan bayyana, zan bayyana irin hutun da nake so ko kwana nawa nake so, dalilin da yasa nake neman wannan hutu. Sannan kuma in gaya masa ranar da nake sarai zan in dawo daga wannan hutu. Sannan sai in ba shugaban aikina to yana iya amsawa, ya bani in tafi wani zubi kuma baya iya amsawa. Zai iya ce akwai wani bukata da zan yi ko kuma wani aiki da zan yi a ofis. To na hanya na biyu kuma in dai hutun kamar kwana ɗaya ne to ina iya zuwa in same shi, in yi mishi bayanai da baki. In gaya mashi gobe ba zan iya samu zuwa aiki, ina roka a bani izini gobe in zo in zauna a gida ko kuma zan je asibiti ko kuma zan yi ƙaza da ƙaza. In bayyana masa da baki sannan in samu wannan izinin. To amma a wa ba kowane lokaci bane mutum yake son izinin da yake samuwa ba. To a lokacin da aka ce mun ba zan samu izinin ba ko kuma aka hana ni izini to bana jin ɓacin rai sosai. Nakan dauke ta a yanda na gan ta.

Kana cire takalma a gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum baya sa takalmi a gida ko kuma bayan da mutum ya dawo zai shiga gidansa, yana cire takalma daga ƙafafunsa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh idan zan shiga ɗaki, zan shiga cikin ɗakina, ina cire takalmana. Amma in zan shiga bayi ko kuma zan shiga ɗakin girki, ina sa takalmana domin bana son taka wata datti in kuma kwashe ta in shiga da ita cikin ɗakina ba. Amma cikin ɗakina kam bana, bana shiga da takalma. Ina cire takalmana yayin da zan shiga cikin ɗakin kwanciyana.

Wane fure kake so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wace fure ne mutum ya fi so. To in aka tambaye ni, ina yi ce ba, ina son furen wardi. Wato abin da ya sa nake son shi, nake son shi shine yana, ana iya samun shi a launuka daban daban. Ana iya samun shi a ja, ana iya samun shi a fari, ana iya samun shi a launuka daban daban masu kyau. Amma launin da na fi so na furen shine ja. Sannan ina fi son, um, furen wardi saboda yana da kanshi mai dadi kuma ana iya amfani da shi a lokacin, a lokacin soyayya. Ana iya amfani da shi ta hanyoyi daban daban. To abin da ya sa kenan ina son wannan furen.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wana kafofin watsa labarai ne mutum ya fi amfani da su domin watsa labarai ko kuma domin jin labarai. To in aka tambaye ni, ina yi cewa na fi amfani da talabijin, na fi amfani da rediyo, ina kuma amfani da Facebook, ina kuma amfani da WhatsApp, ina amfani da TikTok da kuma sauran su. To na fi amfani da su ne domin su sukan sa ni in ji, suna taimaka min wajen jin labarai masu kyau da kuma sun fi taimaka min kuma wajen nishaɗi. Wani lokaci kuma labarun su suna ƙara min ilimi sosai.

Wayarka na cika ajiya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wayar mutum na hannu tana cika ajiya ko ba ta cika wa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh waya ta na cika ajiya.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To wannan tambayar tana nufin ko kuma tana ƙoƙarin sanin yadda mutum yake bayyana ra'ayi a wurin aikinsa. Masun tambaya sukan yi wannan tambaya ne domin su fahimci yadda mutum ke sadarwa da sauran ma'aikatansa, ko yadda mutum yake mutunta ra'ayin wasu, da kuma yadda mutum yake ba da gudumuwarsa a wajen inganta aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa a wurin aiki ina bayar da ra'ayina cikin girmamawa da kuma natsuwa. Da farko ina sauraron ra'ayin sauran mutane domin in fahimci abin da ake tattaunawa. Sannan bayan haka, idan ina da wata shawara ko ra'ayi, ina bayyana shi cikin ladabi da kuma hujja domin ya taimaka wajen inganta aikin. To wani lokaci kuma ina karɓan gyara ko kuma ra'ayin wasu idan sun fi dacewa. Burina shine a samu haɗin kai da kuma sakamako mai kyau a cikin aikin da muke yi.

Wa yake kakkafa maka baya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san mutanen da suke ba wa mutum goyon baya a rayuwa ko kuma a wurin aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa wayanda suke mutane na farko da suke kakkafa mun baya su ne iyalina. Iyali na su ne suke kakkafa mun baya sosai. Suna bani shawara, suna kuma karfafa mun gwiwa da kuma taimaka min a lokutan da nake fuskantar kalubale ko kuma lokacin da nake cikin wata matsala. Haka kuma abokaina da kuma wasu abokan aiki suna bani haɗin kai da kuma goyan baya. To wannan shi ne yana taimaka min in ƙara himma da kuma ƙwazo domin in yi aikina yanda ya kamata.

Kana iya gabatar da rahoto? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da ƙwarewa, da ƙwarewa wajen gabatar da rahoto ko kuma a gaban mutane ko kuma shugabanni. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh ina iya gabatar da rahoto. Ina shirya bayanai cikin tsari da kuma fahimta kafin gabatarwa. A lokacin gabatarwa ina ƙoƙarin yin bayani a fili da kuma natsuwa domin masu sauraro su fahimta. So haka kuma ina buɗe damar tambayoyi domin ƙarin haske idan akwai bukata. Ina ganin gabatarwa da rahoto cikin tsari yana taimakawa mutum wajen nuna ƙwarewa da kuma ingancin aikinsa.

Kuna da manufa na wata-wata? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da manufofi ko kuma tsare-tsaren da mutum yake son cimawa a kowane wata, ko kuma tsare-tsaren da mutum yake son ya ganda cewa ya kammala kowane wata. So in aka tambaye ni, ina yace wa, eh ina da manufofi na wata-wata. A kowane wata ina tsara abubuwan da nake son cimawa a aikina, kamar inganta kwarewa ta, kammala ayyuka akan lokaci, da kuma ƙara ingancin aikin da nake yi. To ina duba abin da na ci ma a karshen wata domin ganin inda zan ƙara kokari. Wannan yana taimaka min in kasance mai tsari da kuma ci gaba a aikina, yana kuma ƙara ma shi shugaban aikina ƙarfin gwiwa sosai a gefena.

Kuna da WiFi a gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da haɗin intanet wato wifi a gidansa. To in aka tambaye ni ne iya ce wa, a'a bani da WiFi a gidana amma ina da wayar hannu da nake amfani da ita. Ina amfani da data domin shiga intanet idan akwai bukata. To wannan yana bani damar sadarwa da kuma yin duk wani aikin da nake buƙatar intanet a kowane lokaci.

Wane kayan marmari kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san irin kayan marmarin da mutum ya fi jin daɗin ci ko kuma ya fi jin daɗi, ya fi son ci da in ya ci yakan ji farin ciki sosai. To in aka tambaye ni, ina yi cewa kayan marmarin da na fi so su ne kamar nama da kifi masu yaji sosai ko kuma mai barkono mai yaji sosai. To in na ci ina jin daɗi ina kuma jin farin ciki. To a wani lokaci kuma na fi son haɗa da ayaba da lemu da kuma kankana. Ina son su saboda suna da daɗi kuma suna da amfani ga lafiya. Ina, ina ƙoƙarin cin kayan marmari akai akai domin suna taimaka min wajen ƙara lafiyan jikina da kuma kiyaye lafiyan jikina.

Kana amfani da kunnen waya? To wannan tambayar tana son sani ko mutum yana amfani da kunnen waya ko kuma baya amfani da su ta wajen jin magana ko kuma ta wajen jin magana da a lokacin da aka kira shi a waya ko kuma a lokacin da ya kira wani a waya. To in haka tambayina ina yace ba? Eh ina amfani da kunnen waya lokaci lokaci musamman idan ina son yin koyo ko kuma sauraro bayan-- ko kuma yin sauraro bayanai ko kuma jin daɗin kida tare da katse wasu ba tare da katse wasu ba. To haka kuma ina amfani da su a wurin aiki idan akwai buƙatar nutsuwa da mayar da hankali ga aikin da nake yi. Amma ina kiyaye kada amfani da su su hana ni hulɗa da mutane idan akwai bukata.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To wannan tambaya tambaya ce mai kyau da kuma tambaya ce da take da muhimmanci sosai. Domin tambayan tana son sanin yadda mutum yake sarrafa lokaci tsakanin aikinsa da kuma rayuwarsa na yau da kullum. To irin wannan tambaya akan yi shi ne domin a fahimci ko mutum yana da tsari, ko mutum yana da kula da lafiyarsa da kuma yadda mutum yake iya gudanar da aiki ba tare da barin rayuwarsa ta shafe shi ba. To in aka tambaye ni ina iya cewa ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar tsara lokacina da kyau. A lokacin aiki ina mai da hankali sosai domin kammala ayyuka da na kamata in yi a kan lokaci. Bayan aiki ina ware lokaci na hutu da kuma lokaci na iyali da kuma lokaci na abokai da kuma abubuwan da nake so kamar karatu da kuma wasanni da sauransu. To haka kuma ina tsara abubuwa a gaba domin in rage gajiya da damuwa. Wannan yana taimaka min in kasance cikin natsuwa, cikin lafiya da kuma samun nasara a aiki da rayuwa baki daya.

Kana da dabbar gida? To wannan tambaya ana yinsa ne domin a san ko mutum yana kiwon dabba a gidansa ko kuma baya kiwon dabba a gida. To dabbobin gida suna iya zama ko kare, ko akuya, ko kaza da kuma sauransu. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa, eh a kwanan baya ina kiwon dabbar gida, ina da kare, ina da kuma kaza. Amma yanzu don dai na canza wuri, wurin zamana bani da dabba a gida. Amma ina da sha'awar dabbobi kuma ina jin dadin kasancewa da su idan akwai dama. Domin suna koya mani kula da wasu da kuma alhaki, da kuma kawo walwala da kuma natsuwa a gida. Idan na samu dama a nan inda nake yanzu zan iya kula da dabba cikin tsari da kuma kulawa mai kyau.

Kana shan magani kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da wata cuta da take sa shi ya sha magani kullum. Koni aka tambaye ni, ina iya cewa a'a, ni ba na shan magani kullum domin ban da wata cuta a jikina da ta ba ni wannan izinin shan magani kullum. Kuma na san cewa shan magani kullum yana iya, yana iya sa lafiyan mutum ta ɗan jijigu, ba shi da kyau a jiki. Kuma bai kamata mutum ya dinga shan magani ba tare da likita ya ba shi tsari ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana rubuta rahoton kuɗaɗen da yake kashewa a gurin aikinsa, wato yin riko, wato yin rikodin ko kuma wani rubuta wani abin da mutum ya kashe a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni ina iya cewa, eh tun da ni dai mutum mai tsari ne, mai kuma daidaito da kuma iya kula da kuɗi da albarkatun aiki, to ina rubuta kashe kuɗin aiki a kowane lokaci. Ina yin rikodin wani lokaci, wani lokaci kuma ina rubuta shi da hannu ko kuma in sa shi a na'urar kwamfuta. Duk abin da aka kashe domin a iya duba bayanai a gaba da kuma tabbatar da cewa an yi amfani da kuɗin cikin tsari da kuma gaskiya. Hakan yana taimaka mini ne wajen gujewa bata kuɗi, kiyaye ƙasafin aiki, da kuma tabbatar da cewa duk abubuwan da aka saya ko kuma duk abubuwan da aka sayar sun dace da kuma buƙatun aiki.

Nawa matashin kake amfani da su? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko matashi guda nawa mutum yake amfani da shi a lokacin bacci ko kuma a lokacin kwanciya. To in aka tambaye ni, ni ina yi cewa wani zubi ina amfani da matashi, matashi guda uku. Ina amfani da ɗaya matashi na kai, ɗaya na wuya, sannan ɗaya nakan yi amfani da shi domin in rike shi ne a hannuna in rungume shi. To wannan yana sa ni in ji dumi in kuma yi bacci mai kyau. Amma yawancin lokaci na fi amfani da matashi guda biyu ne, wato ɗaya na kai da kuma ɗaya wanda nake runguma.

Wacce biki kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wace irin biki ne yake sa mutum ya ji daɗi ya kuma yi walwala. To in aka tambaye ni, ina yi cewa ni na fi son bikin aure da kuma bikin suna. Domin irin wannan biki suna sa mutum ya ji daɗi. Ana kawo masu rawa, to wannan yana sa ni na yi nishaɗi mai kyau. Sannan kuma ana kawo masu kiɗa, ina yin rawa in kuma ji daɗi. Sannan za ka ga amarya da ango suna murmushi, suna jin daɗi. A lokacin bikin suna kuma za ka ga ƙaramin ɗan jariri yana jin daɗi. Mutane suna jin daɗi domin an haifa ɗan jariri mai kyau.